Eh, ina amfani da matamakin murya sosai. Dalili dayasa nake son amfani da matamakin murya saboda ya tamikeni wajen yin jin maganganu da kuma yin magana da mutane. Saboda wani lokaci idan babu matamakin murya nan, in kana magana, mutum bai je ji ka ba. So yana sa lokaci ya ƙure ba tare da mutane sun ji ka ba. Shiyasa nake amfani da shi sosai.

Yadda na ke yanke shawara a aiki sai na haɗu da abokan aikina gabaki ɗaya mun zauna min tantance ko wa ya bada yadda shi yake ganin za'ayi shawara din. Idan na gama ji daga wajen kowa sai na nima bada shawara na sai in gaya musu yaya suke ga to ya kamata mu yi. Idan sun duba in shawaran mu dukan abu ɗaya ne sai muyi amfani da shi sai mu yanke shawara.

Ba abun da nake jin tsoro kaman a ce talauci. Dalilin da ya sa nake tsoron talauci saboda a rayuwar da muke cikinnan, in dan kana cikin talauci ba abun da za ka iya yi kuma tunani zai maka yawa. Domin ba ka da kuɗin da za ka biya buƙatun ka, ballantana ga iyali ko kuma ƴan uwaka. Shi ya sa komai wuya ina yi ma yin aiki da zan samu kuɗi in biya buƙatuna da buƙatun iyalina.

Eh, ina rubuta kashe kuɗi da muke yi a wajen aiki sannan kuma ina rubuta ma riban da muke samu a wajen aiki. Dalili da ya sa nake rubuta kashe kuɗi da muke yi a wajen aiki saboda mutum ya san nawa ne ribansa ko kuma ya san yadda yana yi ribansa. Shi ya sa muke rubuta kashe kuɗi da muke yi a wajen aiki.

Yadda na ke ajiye kuɗi ba wani salo mai wahala bane. Ni mafi yawa ina iya ajiye kuɗi a yanar gizo ne bana tara sabar kuɗi. Kafin na tara sabar kuɗi, sai idan misali ina bukatan kuɗi da zan yi sayayya da shi, wanda ba tare da jimawa ba ko kuma in zan wasa a wajen aure ko wajen biki, shine na ke ajiye kuɗi a sabarsa.

Ni ina son ice cream sosai, ina son ice cream mai sanyi wanda ƙanƙararsa bai narke ba, sannan kuma ina son ice cream mai flavor na ayaba. Wani lokaci kuma ina iya son ice cream mai flavor abarba ko na kashu.

Ni ina son takalman Sanders ne. Dalili da ya sa ni ke son takalman Sanders saboda zan iya sakawa a gida, zan iya sakawa wajen aiki sannan kuma zan iya saka shi in je coci kuma bai da nauyi a ƙafa shi ya sa ni ke son su sosai.

Launin jakar mu ta kuɗi launi wajen kala huɗu ne. Yana da fari a jikinsa, yana da baƙi a jikinsa, yana da kalar toka a jikinsa sannan kuma yana da jan launi a jikinsa. Wannan launin jakar dinnan bata koriya kuma na jima shekara da shekaru ina amfani da wannan jakar din nan. Na siye sa a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya ne kuma har wa yau bai bace ba.

Eh inason ɗakina yayi haske. Dalilin da yasa nake son ɗakina yayi haske saboda duk abinda ina nema ko ya ɓata a cikin ɗakina bazaiyi min wuya in same sa ba. Shiyasa na share ɗakina wani lokaci sau uku a rana ɗaya.

Yanayin sa hannunmu a wajen aiki ba yanayin sa hannu mai wuya bane. Abin da muke yi shi ne idan ka zo aiki za ka rubuta sunan ka da lokacin da ka zo aiki da lokacin da za ka tashi.

Kujeru na gaskiya suna da dadin zama, wadanda idan ka zauna za ka sauka kwanta ko ka yi bacci a jikin kujerar din domin dollof yana da yawa a jikin kujerar din.

Eh ina iya jurewa zafi. Yadda nake jurewa zafi shine ina ba wa kaina shawara akan cewa wannan abu da na ke jin zafi sai in ce na jurewa ce ko zai ƙare.

Eh ina sanya tabarau, ina son sanya tabarau idan nayi shiri, idan ban ga na sanya tabarau ba sai ga kamar ban gama shiri ɗin ba bana jin dadi.

Abun mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine ka samu abokan arziƙi da zasu so su kalla kaima kana ci gaba a cikin tafiya da kuke yi tare. Kamar ace in ka ga suna in sun ga kana abun da ba shi ba su ba ka shawara.

Irin sabulu da nake amfani da shi ina amfani da sabulun iri sannan kuma na amfani da sabulun Eva wando ko duk wanda ka yi amfani da fresh akwal.

Nafison hawa matakala wani lokaci kuma ina fin son hawa lift bisa ga yanayin da na sami kaina ne. Inna samu kaina a lokacin da nake sauri ina hawa lift.

Yadda nake gaishe da mutane idan muna da nesa, nakan ɗaga hannu na yi gaisuwa, amma kuma muna nan kusa kuma nakan zo kusa mu tafa sai mu gaisa.

Ina wanke tufafi na wani lokaci sau huɗu, wani lokaci ma nawa wanke shi sau shida. Dalilin da yasa ne ke samun zarafin wanke shi sau saba da yin ban ji da aikin.

Ina amfani da wayar Techno ne, wannan wayar nan na jima da shi, ina amfani da shi kuma bai taɓa samun matsala ko mai ba. Shiyasa nake jin daɗin amfani da shi har wa yau.

Eh ina jiyo da barkono mai yaji sosai. Ni kalan mutum ne wanda nake son abinci da yake da yaji. Domin abinci mai yaji yana sani inci abinci sosai.

Eh ina duba daftarin kuɗi sosai don mayaudara. Yanzu sun fara amfani da kuɗi da babu kyau sai suyi sayayya da shi idan ba ka hankali ka duba daftarin kuɗin ba zai saka a matsala.

Eh ina kwana a gado wani lokaci kuma ina iya kwana a ƙasa amma kuma ni na fison in dinga kwanciya akan gado saboda laushi da kuma daɗin gado.

Eh, miya da nafiso nafiso miya da ya samu gyada sosai, duk wanda yana da daddawa sosai a ciki. Mafi yawa inason kama miyan yakuwa da gyada.

Eh ina motsa jiki kullum. Dalilin da yasa nake motsa jiki kullum saboda idan na tashi yin aiki, karin jiki na yayi sanyi ko kuma ya mushe.

Eh ina iya ɗaure kulli, na koya ɗaure kulli nan tun da jimawa, a wajen mamana, don mama ne take koya min wasu abubuwa da mata suke yi shi ya sa na koya.

Eh, irin kayan ɗaki da na fi so na fi son madubi sannan kuma ina son TV da kushin da gado da kuma firiji saboda sanyin kaya.

Eh gaskiya yadda na ke huta wurin aiki, ina hutawa ƙarfe sha biyu da rana saboda in ci abinci. Bayan na gama cin abinci na dawo aiki.

Ina iya amfani da dukan su biyu amma in zan yi zane ina amfani da fensir ne, indai kuma ina son rubuta rahoton ina amfani da alƙalami ne.

Eh ina amfani da ajiya yanar gizo. Dalili da ya sa na ke son amfani da ajiya yanar gizo saboda ajiya yanar gizo yana da taimako duk lokacin da kake buƙatar zaka iya samu ka dauko.

Yanayin ɗakin da na fi so na fi son ɗaki ba tare da sanyi sosai ba kuma ba wai tare da zafi sosai ba. Saboda ni ba na shiri da dukansu biyu.

Ehh to gaskiya sau uku nake share gida wani lokaci. Wani lokaci kuma idan ina da aiki da zan yi ba na samun zarafin share shi ya kai sau uku.

Wayana tana daida haske da kanta amma ni kuma na fi son nidai in dinga daidaitawa da kaina domin wani lokaci yana ƙara haske lokaci da bana bukata.

Eh, ina kunna sanarwar apps dalili daya sana ke kunna sanarwar apps domin akwai wasu ayyuka da idan ba tare da na kunna sanarwar apps ba, za su iya su zo su wuce ni ba tare da na sani ba.

Yadda nake tabbatar da ingancin aiki shine idan mutane suna yaba aikin sosai ko kuma mutane suna son zuwa siyan ayyukan da muka yi.

Eh ina jin tsoron kwari amma ba kowane kwari bane da ke jin tsoron su. Ina fi jin tsoron kwari da suke yin cizo saboda wasu kwari su ka cije ka ba magani.

Gidan abincida nafiso shine Na21. Dalili da yasa nafison gidan abincin Na21 saboda wurin yin kamar wurin hutu yake zakayi ka zauna ka ci abinci ka yi hira ka kalli TV.

Yanayin dangantakarmu da abokan aiki yana nan kaman dangantakar iyali ne, kuma kalli ɗaya mu a wajen aiki bai da an tashi aiki muka haɗu mu je zuwa gidan ɗin.

Eh ina sa turare kullum daliliin da yasa nake son sa turare saboda idan nayi wanka ina son jiki na yana kamshi, ni makaranta ina jin dadin kamshi ne.

Eh, ina buga rubutu da sauri. Dalilin da yasa nake iya kakarin in ga ya buga rubutu da sauri saboda akwai wani malami mu da yake son yi mana rubutu da wannan in ba mu rubuta da wuri ba yana gogewa.

Kudin lantarki mun da muke biya wata wani lokaci yakan haura ya kai dubu takwas, wani lokaci yakan kai dubu goma, wani lokaci yana kai dubu sha biyar, baya da baya kasancewa kowane wata.

Ina share ɗakina wani lokaci sau ɗaya ne a rana ɗaya. Dalili daya sa na ke share ɗakina a rana ɗaya saboda ina zuwa aiki ne wani lokaci kuma bana son yin latti.

Yadda muke sadarwa a wurin aiki, kowa na zuwa ne daga gidansu sai mu sadu a wajen aiki muyi gaisuwa, muyi addu'a sai mu fara aiki.

Eh ina amfani da kunnen waya sosai. Dalilin da yana sa nake amfani da kunnen waya wani lokaci idan ina yin kira ba na ji sosai amma idan na yi amfani da kunnen waya ina ji.

Yadda nake taimakawa mutane shine inna duba yanayin da suke ciki in zan iya taimaka musu da ko shawara ko kuma zan taimaka musu da abinci sai na taimaka.

Yadda nake daidaita aiki da rayuwa shine ni na fi ɗaukan aikina da mafi mahimmanci domin a gujin nake samun tuwo da kuɗin da nake biyan bukatana.

Abubuwa da nake yi don kiyaye lafiya shine da farko idan na tashi nayi in mike jikina, sannan in sha ruwa sannan kuma inaso in sha ruwan 'ya'yan itace.

Irin kiɗa da nake son ji, ina son jin kiɗan hip hop wani lokaci kuma in ina so in yi aiki ne ina jin kiɗan afrobeat ko wakan Davido.

Ina karɓan kira wajen aiki ba na iya kirgawa amma idan aiki ya yi yawa sosai, sai ka ga ana kira na sosai tambaya ko an gama aiki.

Eh muna yin wuta da itace. Dalili da ya sa muke yin wuta da itace anan saboda kalan tukunya da muke amfani da shi babba ne, sai a yi murhu mai duwatsu da itace tukuna zai fi yi.

Eh, abubuwa da dama suna sani in yi dariya. Misali, idan muna wurin aiki, muna da wani abokinmu daya iya calikanci sosai yana yawan bamu dariya a wajen aiki.

Yadda nake sasanta rikici shine ina so inji da ga ya aka yi har rikicin ya taso sai in yi musu magana bai kamata su dinga rikici da junansu ba, ya kamata a dinga fahimtar juna.

Na fi yin kuzari da sassafe ne, dalili yasa na ke kuzari da safe saboda mafi yawan ƙarfi na da safe ne. Na fi iya amfani da shi sosai a wajen aiki.

Ranar da nake zuwa kasuwa ina iya zuwa kasuwa ranar Asabar sannan kuma ina iya zuwa kasuwa ran Laraba. Wani lokaci kuma nake zuwa ran Lahadi, ran Lahadi nan kasuwar Mile Six kenan.

Ina goga haƙora na su uku ne: lissafi idon na goga, sai da rana kuma na goga, sai da dare da na dawo aiki na goga.

Eh, to mu dangin mu bakwai ne sannan kuma a cikin mu akwai 'yan mata guda biyu wanda muke tare da su da kuma sauran ƙannena.

Yadda nake kiyaye kalman sirri shine ba na fito da magana da yawa a bakina. Domin yawan fitar da magana da yawa yana sa mutum ya fitar da kalmar sirri ba tare da ya sani ba ma.

Yadda nake jagorantar da mutane shine ina ba da shawara da kuma ƙarfin gwiwa cewa za mu yi nasara a duk abubuwan da muke yi, shi yasa nake iya jagorantar da mutane.

Yadda nake kula da gashi na shine idan na gama yin wanka, bayan na share ruwan kai na ya bushe gaba ɗaya sai na ɗauki man shafawana in shafa a kai na saboda ya yi laushi.

Eh ina lullube jikina da bargo sosai, dalilai sani ke lullube jikina da bargo saboda bana son sanyi a jikina ko kuma cizon sauro.

Ina farkawa da sassafe wajen kimanin karfe shida da rabi, wani lokaci kuma nakan tashi karfe biyar da rabi saboda tashi yin shiri da wuri kafin na je aiki.

Eh ina son tufafi masu auduga. Dalili yasa na ke son tufafi masu auduga saboda suna da laushin sakawa amma misalan ɗin shine yana da nauyi idan ya shiga ruwa wajen wanki.

Abincin gargajiya da nafi so nafi son tuwo da miyan dargaza da daddawa ko kuma in samu tuwo da miyar alayyaho da y kuwa da gyada da daddawa a ciki.

Eh ina bin ƙa'idojin aiki. Dalilin dayasa nake bin ƙa'idojin aiki saboda duk wanda bai bi ƙa'idojin aiki ba, ba zai taba ganin nasara na ƙwarai a cikin aikin da yake yi ba.

Eh, ina kulle ƙofa kullum dalili da yasa nake kulle ƙofa kullum saboda barin ƙofa a buɗe ba tsaro bane saboda barayi zasu shigo wasu yi ma ka barina daki.

Eh to, abinci da nake fin so shine shinkafa da wake. Dalili da yasa nake son shinkafa da wake bai da wuyan dafawa sannan kuma yana da daɗin ci in akwai wake.

Ina tsarkake gida mu wani lokaci sau uku, wani lokaci kuma ina tsarkake shi sau huɗu. Kuma aiki ya mun yawa bana samun zarafin tsarkake shi kullum.

Ana lullube launi tawada guda biyu gaskiya launin tawada din na amfani da shi a wajen kwanciya ko kuma a ɗakina.

Yadda na ke jira a layi ina da haƙuri gaskiya. Ba na da tashin hankali ko ina jira ne idan lokaci na ya yi, sai in samu in yi abun da zan yi in kammala.

Eh ina yanka farce na wani lokaci sau uku, wani lokaci ina yanka shi sau huɗu. Amma kuma farce na yana tsirara da wuri sosai.

Eh, ina karatu kafin nan kwana. Na yawan karanta littafin Baibul ɗina kafin nan kwana, bayan na gama sai in sha ruwa, in ɗauki bargo na in rufe jikina.

Ina siyan abinci a wajen aikina a wajen makwabtana ko kuma ina iya jira masu garau garau idan suna wucewa in saya garau garau in ci. Wani lokaci kuma nakan zo da shi daga gida.

Nama da nake son ci wani lokaci ina son cin naman soson, wani lokaci ina son cin naman alade, wani lokaci kuma ina son cin kifi ko kuma naman shanu.

Eh wani lokaci ina cin abincin titi domin bani da zaɓi idan ban fito da abinci daga gida ko in ban da kuɗi da zan sayi abinci a hotal na tuwa.

Ina amfani da tsintsiyan gargajiya ne wanda ake ƙera shi daga itacen kwakwa. Na jima ina amfani da wannan tsintsiyan kuma ni ma na iya ƙera tsintsiyan din.

Eh, gaskiya ne na fi son kayan gishiri. Dalilin da ya sa na ke son kayan gishiri domin ba ta bani jiya illar tar da mutum a cin abinci ba amma kayan zaki yana kawo illa.

Abin da nake yi don nishaɗi shine nakan fita waje ne da abokanai na in Samesu mu fita yawon muna hira da yamma sannan kuma mu je kallon ball.

Eh ina zuwa wurare da wuri so dalilin dayasa nake zuwa wurare da wuri saboda ni kalan mutum da na fi so in za a fara abu ya zamana ina wurin dinnan nema.

Na fi son miya mai zafi sosai. Dalilin sa, na ke son miya mai zafi. Tana ba ni sha'awa da zanci abinci sosai kuma yana sa ni in so cin miya.

Eh ina riƙe lema lokacin ruwan sama saboda bana son ruwan sama ya taɓa ni. Yana iya kawo min zazzaɓi ko kuma mura saboda kiyaye wa nake amfani da lema.

Eh, to gaskiya, inda nake tafiya zuwa wurare shine idan na samu gyaɗa ta soyu, ina cin gyaɗa na ina tafiya ina waƙa har na isa wurin da nake zuwa.

Eh, gaskiya ina yin bacci da rana, amma ba kowane rana nake samun barci da rana ba, domin aikina yana min yawa wani lokaci. Bana samun barcni rana.

Ba na son zama kangwiwa. Dalilin da ya sa ba na son zama kangwiwa, zama kangwiwa yana sa gwiwar mutum ciwo sannan kuma ya zai sa mutum ya gaji da wuri.

Burin mu a wurin aiki shine ya zaman mu ne manyan kamfani da muke kera tukunya, muke iya fidda zane, muke yin logo da ba na ma mutane.

Eh, gaskiya ina son ziyarta wurin cin abincin na tu, sannan kuma na iya son ziyartan Peace and Event Center, lokacin kuma na ziyarta wajen ƙwallon kafa.

Gaskiya ina kwana kullum a gida sannan kuma in aiki ya min yawa wani lokaci, akan sani in kwana wajen aiki baya da bata kasancewa.

Kafofin watsa labari da suka fimini amfani shine FM Gotel da Rock FM da Nas FM da kuma TSBS.

Ina karɓan baƙo da farin ciki sannan kuma ina marabtan su yadda ya kamata. Ina iya dafa musu abinci da kuma ruwan sha sannan kuma ba su gwajin hutu.

Yadda nake zuba da shara shine sai na tabbatar cewa na tara shara din sun cika cikin kwando, bayan na tara sharan ya cika cikin kwando sai in nemi inda zan je in zubar.

Launi da na fi so shine na fi son jan launi. Sannan kuma ɗakina na da fenti ja da kuma baki da fari. Shi ne launi da na fi so.

Wani lokaci ina iya yin harsashi lokacin bacci, amma kuma mafi yawa kafin na iya harsashi lokacin bacci, sai dai in gajiya ya yi mini yawa a jiki ne.

Eh ina duban kalanda kullum. Dalilin yasa nake duban kalanda kullum saboda a kowane biki da yake zuwa min ne a gaba wadda nake son kasancewa a cikin wancan bikin.

Ina iya rubuta rahoto wani lokaci sau biyu a ƙarshen wata wani lokaci kuma nake rubutawa sau biyu a wata misali farkon wata da kuma ƙarshen wata.

Yadda nake magance damuwa a gwajin aiki shine ni da abokan aikina gaba ki da mu kan zauna mu yi shawarar yadda za mu yi magance wannan matsala.

Na fi son zuwa shago da ake sayar da kayan marmari, domin ni gwanin shan kayan marmari ne yarana ma suna son shan kayan marmari.

Eh ina yin kiran bidiyo misali idan na yi tafiya ina kiwon yara na da mata na nakan kira su a bidiyo saboda muyi hira muyi mu'amala tare a waya.

Eh ina iya tsale igiya domin aboki na ya koya mini tsale igiya tun muna yan kankani yana tsale igiya ina kallo.

Na fi son kallon rana a gaskiya idan yana faɗuwa. Ina iya zuwa bakin kogi in zauna da yamma saboda in kalla faɗuwarsa da kuma kalar launi da yake haskawa duniya.

Eh ina son abinci mai yaji sosai gaskiya ni abinci mai yaji ma ba abun da yake burge ni kamar shi saboda yana sanin ci abinci sosai.

Eh ina zuwa gidan fim sosai. Dalilin da yasa nake son zuwa gidan fim saboda a gidan fim ina zuwa in kalli Indian Hausa ko kuma in kalli Chinan Hausa ni da abokaina.

Eh to gaskiya yadda nake tsara ayyukan da suka fi mini muhimmanci ne, ina duba yanayin darajar da zan samu a aikin ɗin ne da ke bambanta su da shi.

Na fison tufafi mai auduga domin kayan auduga na da laushi wani lokaci kuma ina iya amfani da jallabiya ko kuma jamfa saboda zuwa coci.

Eh ina son zama kusa da taga. Dalilin da ya sa nake son zama kusa da taga saboda in yi kallon abubuwan da suke gudana a waje ko kuma in kalli haske.

Yadda na ke magance matsaloli a aiki shine ina yin shawara da abokan aikin mu gaba ki ɗaya wadda suka taɓa fuskantar irin matsalolin sai mu san ya zamu magani.

Eh ina cije farce amma ba kowane lokaci bane nake cije farce. Saboda wani lokaci farce idan akwai datti idan ka cije za ka iya kamuwa da cuta.

Na yi wanka da safe sannan kuma na yi wanka da dare. Idan na taso dagawajen aiki nake yin wanka bayan na dawo da datti.

Eh ina fatan samun ciyawa. Dalili da yasa nake fatan samun ciyawa saboda abokaina nima ina yawan musu fatan samun ciyawa su kuma suna min fata ne.

Eh ina iya hawan keke tun ina ɗan kankani. Ina tuƙa keke a gidan maƙwabtana idan muka je gidansu. Suna da keke wadda suka iya barin mu mu yi wasa da shi.

Ina da takalma wajen sun kai guda hudu, akwai ɗaya da nake amfani da shi, inji coci akwai kuma guda ɗaya da nake amfani da shi, inji wajen aiki ɗayan kuma na sawa unguwa ne.

Nafi son AC dalilin da yasa nake son AC saboda baya ƙara da zai toshe ma mutum kunne a cikin ɗaki sannan kuma yana hura iska daidai gwargwado yadda ka seta.

Eh muna sa yunifom a wajen aiki, domin da yunifom namu ne ake iya banbance ma'aikata da su ma suna ɓangaren aiki da muke yi, da ku ma waƴan da kuma suke aikin gini.

Eh ina cin manufar tallace-tallace domin akwai apps da suke sa mani tallace-tallace sannan kuma suna biyana na kallon tallace-tallace da nake yi.

Eh ina kallon taurari da dare ni da budurwa. Na mukan iya zauna waje saboda mu kalli taurari muna hira, muna dariya, muna farin ciki da junanmu.

Eh ina cin salati. Dalili da yasa nake son cin salati saboda akwai kalan guz guz da in haka haɗa shi da habak kuru da mai da yaji yana min dadin ci.

Ina ajiye hotunar waya na a cikin waya na ne nake ajiye su. Sannan kuma a wani lokaci ina ajiye su a cikin laptop ɗina saboda karya bata.

Yanda nake inganta aikinmu shine idan naga aikinmu ɗin yayi kyau kuma mutane suna yabawa sosai, yana nuna min cewa aikinmu na da inganci sosai.

Eh, ina shuka tsire-tsire a gida. Dalilin sa ni ke shuka tsire-tsire a gida yana da kyau. Mutum ya shuka tsire-tsire yana magance zafin rana sannan kuma yana taimakon gida lokacin ruwan sama.

Eh ina iya rera waƙa gaskiya. Dun rera waƙa wani baiwane wadda Allah ya bani. Kuma nima da jimawa na san da wannan baiwaɗin ne yana taimako sosai ina iya rera waƙa.

Eh, ina iya ajiye kwafin bayanemmu. Dalilin sa nike ajiye kwafin bayanemmu, saboda ko gobe ko wata rana za'a iya buƙatansu saboda ayi bincike a kai.

Eh ina cin tafarnuwa, ina son cin tafarnuwa ko ɗanye ko dafaffe ko soyewa ko wanda aka saka cikin abinci ma ina son ci. Aka ce yana da kyau a jikin mutum.

Gidanmu yashi ne yake da shi a ciki. Sannan kuma yashin ne iri yashi da ake yin gini ne da shi. Mun jima muke da shi a cikin gidanmu.

Ina yin abubuwa da dama domin ƙara aiki. Misali ina ɗaukan ayyuka da ya kamata in yi washe gari saboda rarrage su kafin na gobe na sake dawowa wajen aiki.

Irin fim da nake son kallo na fi so in dinga kallo Indiya Hausa ko kuma China Hausa domin wayancan fim dinne suke bani fassara da Hausa da nake ji sosai.

Eh ina kallon Inuwa na. Dalilin da ya sa nake kallon Inuwa na saboda na iya amfani da shi saboda duba lokaci a wajen aiki.

Eh, to gaskiya ina iya tafiya da nisa. Wani lokaci yakan kai kimanin kilomita biyu, wani lokaci kuma ina tafiya wajen kilomita ɗaya da rabi.

Eh ina sanya safa kullum amma sai dai lokacin damina. Lokacin damina na kan iya sanya safa a ƙafafu na saboda magance sanyi ko kuma cizon sauro.

Gudun fanka da na fi so, na fi so fankan yayi gudu a lamba ɗaya domin a lamba ɗaya ɗin nan baya gudu da ƙarfi kuma baya hura sanyi mai yawa da zai shiga ƙashin mutum.

Eh, ina da dabbar gida, gaskiya ni kalan mutum ne wanda yake son kiwon dabbobi domin dabbobi na fahimci suna da son kulawa kamar yadda ake kula da mutane su ma raine a jikin su.

Eh gaskiya ina son shan kayan marmari. Kayan marmari da nake so shine irin su abarba da mangoro da kuma ayaba da piya.

Eh ina tara tsabar kuɗi, dalilin da yasa nake tara tsabar kuɗi saboda wani lokaci ina bukatan su saboda wasa a wajen aure ko kuma wajen biki.

Yadda muke bikin haihuwarmu shine ni ina sa ayanka mana rago, a yi mana abinci sosai sannan kuma sai a shirya mana kayan sha.

Eh ina iya amfani da kwamfuta. Wannan baiwa da kuma ilimi da Allah ya bani ne nake amfani da shi nake yin zane-zanen gida ko kuma na graphics.

Bango ginmu suna da launi wajen kala uku ne. Dayan gefen yana da launi fari sannan kuma dayan gefe yana da launi baki, dayan kuma sashin gefen yana da launi baki da fari.

Eh ina raba abinci da mutane amma ba kowane lokaci bane nake raba abinci da mutane sai idan na ci abinci na koshi tukuna nake raba da mutane.

Irin wasan da na ke so yin ni ina son wasan tuƙa keke da kuma wasan rige-rige. Sannan kuma wani lokaci na kan so yin wasan iwo ma.

Ina amfani da wayana a kowane lokaci domin wayana shine abin da nake amfani da shi in samu kuɗi sannan kuma bana taɓa yadda wani ya yi min wasa da waya.

Idanuna na da launi kala biyu, baki da fari ne launin idanuna. Amma idan na yi kuka ko kuma raina ya ɓaci, idanuna kan canja ya dawo ja.

Ba na sanya bel kullum, amma a wani lokaci na kan iya sanya bel domin akwai wasu wanduna na da su ke son sanya bel kafin ma ya zauna a kwankwaso.

Eh, yana sauraron rediyo sosai domin rediyo ne wajen kaɗan da ake yaɗa labari, wanda ni lokaci ina amfani da shi in ji labarin kallon kafa.

Eh ina koyan wata yare. Dalilin sa na ke koyan wata yare saboda anguwan da muke suna yin yaren su ne, su yi amfani da shi su yi magana da junan su. Ni kuma ban iya ba.

Jadawalin aikin mu gaskiya yana da kyau sannan kuma muna yawan nuna tarayya da kuma haɗin kai a gwajin aikin mu sosai.

Eh ina iya yin iyo sosai. Akwai wani abokinmu da muke zuwa kogi tare da shi sunan shi Ali. A duk cikin mu shi ne ya iya iyo sosai.

Eh ina iya kunna salon baturi. Dalilin da yasa nake iya kunna salon baturi shine salon baturi ya taimake ni da jimawa. Sannan kuma bana son daina kunnawa.

E, gasiya in na iya amfani da ruwan rijiya muyi wanke muyi wanke wanke sannan kuma muna amfani da ruwan rijiya mu wanke kaya.

Yadda nake tafawa shi ne nakan zo in sami abokanai na idan suna zaune a majalisa mu tafa tare da su, muyi hira, muyi gaisuwa, muyi dariya. In lokacin tafiya na gida yayi in tafi.

Lokaci da nake shaƙatawa, lokacin hutu, yadda nake shaƙatawa shine nakan zauna kujera, in ƙetare ƙafafu na sai in samu abinci na da rediyo na.

Eh, ina ƙetare ƙafafu lokacin zama. Dalili ya sa na ke ƙetare ƙafafu lokacin zama ina iya in samun balance mai kyau sannan kuma ina shaƙatawa.

Yadda na ke ba da ra’ayi a aiki shine sai na zauna da ni da abokan aikina gabaki ɗaya mun yi shawarar ya abubuwa su za su kasance kafin nan na ba da ra’ayi.

Apps da nake amfani da su da yawa shine WhatsApp, sannan kuma ana amfani da Chrome, sannan kuma ana amfani da Twitter sosai.

Wani lokaci na kan ci abincin dare ƙarfe takwas, wani lokaci na iya ci ƙarfe bakwai, wani lokaci ma yana kai ƙarfe tara domin ina dawowa aiki latti.

Eh yana tafiya da sauri ban ga amfanin cewa mutum yana tafiya sai ya dinga bata lokacin yana tafiya ba. Misali in ina da wurin zuwa ina sauri saboda in isane.

Abubuwan dayake bamu ƙwarin gwiwa wurin aiki shine yadda muke da haɗin kai muke yin aiki sa'annan kuma muna shawara da junammu a wajen aiki.

Ni na fi son yin tafiya da bas. Dalilin da ya sa nake tafiya da bas, saboda bas akwai mutane sosai a ciki, daban daban wanda za ka iya hira da su. Ko yin nishaɗi kafin nan a isa inda za ayi sa.

Eh ina iya ɗinka tu fafi, na koyi iya ɗinka tufafi da jumawa saboda idan kayayyaki na a wasu lokaci zunzurensu ya kunshi ina iya ɗinke su.

Eh, ina iya bada barkwanci sannan kuma yana da kyau ma ce na zaman tare da mutum yayi bada barkwanci domin nima ana yi bani barkwanci.

Eh ina yin ciniki a kasuwa. Dama ƙyan kasuwanci dama ayi ciniki ne, duk kasuwancin da babu ciniki ba na iya yin sa canza wa nake yi.

Eh, to gaskiya abubuwa da nake siya daga kasuwa suna da yawa. Wani lokaci nakan je siyan kayan marmari, wani lokaci nakan siya kayan ɗaki ko kuma kayan aiki na.

Ba na kunna Bluetooth kullum domin kwanaki na kunna Bluetooth dina kuma ya sa wayana ya kamu da kwayoyin cuta da ya cutar da wayana saboda haka ina kiyayewa.

Idan abinci ya rage abunda nake yi da su shine na kan iya bawa makwabta na ko kuma na saka ma dabbobi na su ci wani lokaci kuma ina ɗumama in ajiye saboda an jima.

Ina iya ƙidayar da kayayyaki wani lokaci sau biyu, wani lokaci kuma nake iya ƙidayar wa sau uku. Bisa ga lokacin da na samu ne daga wurin aiki.

Eh ina iya jefa dutse da nesa saboda ni da abokanai na su Ali muna iya yin farauta kwana ki muna iya amfani da basusa muyi jefin dutse da nesa.

Abin sha da na fi so gaskiya suna da yawa amma wanda na fi so a cikinsu shine Coca-Cola. Da min shi yana da kyau idan mutum ya samu ko cin cin ko biredi ya tauna ya sha.

Eh to gaskiya hannun da nake fin amfani da shi, ina fin amfani da hannun dama na ne domin tun haihuwa na ma hannun dama na ne nake amfani da shi.

Eh ina sanya hula a kaina sosai dalilin da yasa na ke sanya hula a kaina saboda in magance kura da kuma dattin da iska yake hurawa zuwa shiga cikin kaina.

Ba na shan magani kullum. Dalili da sa ba na shan magani kullum saboda yanzu haka lafiya na kalau sai na fadi rashin lafiya na kai shan magani.

Eh, to gaskiya wanda take ƙaƙafa min baya budurwa tace mai ƙaƙafa min baya. Dalili yasa na bari tana take ƙaƙafa min baya saboda tana da sandi ɗin da ya kamata.

Eh, ina raba ayyuka da abokan aikina. Dalili ya sa nake raba aiki da abokan aikina saboda su ma suna raba ayyukansu dani saboda mu samu ƙarfin gwiwa a yin abun da muke yi.

Ina amfani da SauroNet sosai domin SauroNet ne kaɗai abubuwan da na iya amfani da su in kiyaye kaina daga cizon sauro.

Yanda nake haɗuwa da abokan ciniki muna haɗuwa da su a kasuwa ne, wajen saye da sayarwa sannan kuma wa'yansun su kuma suna yi zuwa shago na su tuntuɓe ni.

Ina shirin abubuwa da dama a ƙarshen makon dinnan domin akwai ayyuka da yawa da aka ajiye min wanda ya kamata in badasu kuma in gamasu kafin ƙarshen makonnan.

Yadda na ke magana da abokan ciniki, muna iya magana da su ta waya ko kuma muyi magana da su a WhatsApp, ko kuma muyi magana da su a Facebook, wani lokaci kuma sai mun hadu a kasuwa.

Eh, ina yin kokari da inga na je aiki lokaci daidai saboda kar mai gidan mu ya dinga bata rai. Domin in mun je aiki, latti yana ba tare da mu sosai.

Ina tofa yawun wani lokaci a jeji ne ko kuma ciyawa ko kuma idan na kalli bola nakan tofa da yawu wurin nan saboda ba na son in tofar da shi a in da bai kamata ba.

Eh, eh, to gaskiya na fi amfani da shan shayi domin ni shan shayi ne na ke yi. Ana iya sa masa madara kuma zan iya ci da biredi ko kuma ƙosai.

Eh, ina da sa hannu a sakonnin mu amma kuma ba kowane lokaci bane nake sa hannu a sakonnin mu. Sai idan maigidan mu baya nan kafin da nake sa hannu a sakonnin mu.

Eh, ina iya rufe baki lokacin hamma. Dalilin da yasa nake rufe baki lokacin hamma saboda bai da kyau. Mutum yana hamma yana buɗe bakinsa ba tare da ya kulle baki ba.

Eh, lokacin da ina wanka gaskiya ina ƙoƙari da rera waka. Wannan hali ne wanda nima ba ban san ina na ko ya shiga ba kuma haka ne ina jin dadin sa idan ina wanka ina waka.

Eh ina samun horo sosai a wajen aiki. Misali a ce maigidanmu idan bai kalle mu a wurin aiki da wuri ba muka zo latti yana ɓata rai da mu yana samu a horo.

Eh, bokiti da muke da su a gida sun kai guda huɗu. Gasiya ina da guda biyu da na ajiye a cikin ɗakina. Ɗaya ina amfani da shi wanka, ɗaya kuma ina amfani da shi na shan ruwa.

Gaskiya kayan aiki da muke amfani dasu muna iya amfani da guduma, muna kuma iya amfani da ƙusa, muna iya amfani da alkalami da fefa.

Babban nasara da muka samu a wajen aiki shine shugaban ƙasa ya mana alkawari zai siya mana kayan aiki da ƙasan waje wanda za mu dinga yin aiki da sauƙi.

Irin jaka da nake kai, jakar din wanda ya jima ne sosai gaskiya. Muna tare da wannan jakar nan tun ina ɗan ƙarami. Harwa yau kuma ina tare da jakar nan.

Yadda nake koyon fasaha sabo shine ina zuwa in kalla yadda ake fasaha din ba tare da ina yin magana ba har ina so in koya. Sati biyu kan ɗauka na koyi sabon fasaha.

Eh to gaskiya ni na fi son zama do min zama ne yake iya ba ni hutu. Idan na tsaya a tsaye jam gaskiya ina jin gajiya. Tsayuwa kan ba nawa bane.

Dangantakar mu da makwabta gaskiya yana da kyau. Makwabtan mu suna da hankali, wani lokacin insun dafa abinci su kan iyaba mu, mu ma mun dafa abinci mu kan iyaba su.

Yadda muke ajiye takardun aiki, akwai durowa da aka yi musamman na ajiye takardun aiki a wajen aikin mu. Duk wani sakonnin da suka shigo a wajen ma muke ajiyesu.

Kayan ciye-ciye da na fi so shine na fisuncin halile, wani lokaci kuma na suncin awara, wani lokaci kuma na suncin kantun Ghana ko kuma ɗan wake.

Duk yanayi da na fi so, na fi son yanayi na sanyi sannan kuma ba na son sanyi da yawa. Na fi son sanyi na zamana ɗan dai-dai ne.

E ina son kwana a ciki saboda kiyayewa da cizon sauro amma kuma in dai lokacin zafi ne na iya kwana a waje saboda shan iska.

Eh, ina iya cire takalma gida sosai gaskiya. Domin bana iya son barin kura ya shiga cikin ɗaki wadda na tataro daga takalma na.

Eh gaskiya rubutuna na da kyau kan gaskiya. Ni ma na yaba rubutuna duk da dai mutane suna yaba rubutuna cewa yana da haske.

Anguwan mu gaskiya babban anguwa ne wadda unguwan mu na da kogi da ya bi cikin sa nan kuma muna da forest da kuma lambu inda ake shuki da kuma na shuka miya.

A rana da ta fi mini kyau a mako shine ranar Laraba. Dalili yasa nafi son ranar Laraba saboda bamu juma'a a wurin aiki sosai muna tashiwa da wuri.

Na fi son zama a birni. Dalili da ya sa na ke son zama a birni saboda duk abin da nake bukata na sauƙin rayuwa akwai su a birni. Ma ya fi mini tsaro.

Eh ina son bude taga a ɗaki. Dalili da yasa nake bude taga a ɗaki saboda in samu haske da kuma iska ya shigo cikin ɗaki lokacin zafi.

Eh nakan yi kuka lokacin yanka albasa domin albasa yana sani hawaye idan ina yanka wa lokacin da nake yin girki a gida na.

Muna yin taro a mako wani lokaci so biyu. Muna yin na farkon wata kafin nan mu fara ayyuka, asan nan kuma muna yin na ƙarshen wata bayan mun gama ayyuka.

Lokacin da na kamu da mura bana yin komai sai dai na natsu na kwana ɗaya biyu kafin na je wajen likita in gaya masa gashi cewa na kamu da mura kuma ya yi kwana biyu.

Eh ina kunna kyandir a gida dalilin da yasa nake kunna kyandir a gida idan babu wutan lantarki ina amfani da hasken kyandir na kalli anguwa.

Ina son ɗaukar hotuna. Dalili da ya sa nake ɗaukar hotuna saboda iniga amfani da hotunan da na ɗauka in tuna da baya sannan kuma in na sawa yanar gizo.

Eh, inacin citta a abinci sosai. Ni kalan mutum ne mai son abinci da yake da zafi sannan kuma yana sani inci abinci sosai. Shiyasa nake son citta abinci ko kuma barkono.

Ni kalan mutum da bana son hayaniya ne. Hayaniya ne kalan abun da yake iya kawo tashin hankali kuma yana kawo barna a gare shi. Ya sa banason kiyayewa.

Eh waya na cika ajiya amma kuma wani lokaci kuma a kan dai ajiya waya na nakan tura su gaba ki da su zo kwamfuta na wajen ajiya na.

Wasa da nake so in yi ni kalan wasan iwo nake so yi da kuma rige-rige a kan keke ko kuma in je buga ƙwallon ƙafa da ni da abokanai na.

Teburinmu a wajen aiki gaskiya babban teburi ne sannan kuma teburin din yana nan a saftace. Muna ajiye kayan ayyukanmu a wurin din bisa ka'ida.

Eh to gaskiya ina iya kallon madubi wani lokaci sau uku domin kafin ma na yi wanka ina duba madubi, bayan na gama wanka ma ina duba madubi.

Yadda nake neman izini a wajen aikin mu gabaki daya in ina son hutu, na kan same mai gidan mu in tallafa, in rokesa in gaya masa ƙashi ina buƙatan hutu, jiki ya gaji.

Eh ina son kallon wata daddare nakan je bakin kogi wani lokaci wani lokaci kuma a gaban gidana na kan zauna daddare in dinga kallon farin wata ina jin rediyo.

Ina da matashin gaskiya sun kai wajen guda huɗu amma yanzu haka din nan bana iya ganin su ma domin na duba su dazu nasu amfani da su ban gani ba.

Eh ina son shan ruwan 'ya'yan itace dalili sa nake shan ruwan itace shine likita mu yabani shawara yace ruwan 'ya'yan itace suna da amfani sosai a jikin mutum.

Abu na farko da nake yi idan na isa wurin aiki ko ofis dina nayi addu’an godiya ma Allah da ya kaini rai da lafiya sannan da zan fara aiki ya samini albarka a aikina.

Ina share gida na wani lokaci sau uku, wani lokaci kuma ina share sau biyu ne. Dalilin da yasa nake share su sau biyu ko sau uku saboda bana samun zarafi a wurin aiki in zo in yi shara gida.

Eh, ina iya gabatar da rahoton da miy. Wajen aikin mu ni ne mai gabatar da rahoton ayyuka da aka yi a kwanakin baya da wadda za a yi.

Abubuwa da nake bukatan canjin su a wurin aiki ina bukatan canjin wutan bob dina, sannan na bukatan zarto na bukatan takalmi da hula na aiki.

Ina zuwa kasuwa da sassafe ranar Asabar, sannan kuma ina zuwa kasuwa da rana, ranar Lahadi, ranar kasuwar Maisis, in je in yi saya da sayarwa.

Eh ina busa saki wani lokaci amma sai idan raina ya bace kafin nan nake busa saki domin in raina bai baci ba bana busa saki haka kawai.

Lokaci na shekara da na fi so na fi so ƙarshen shekara domin bikin Kirsimeti ni da abokaina muka haɗu muyi yawon tare, muyi mu'amala, muyi dariya mu tuna da da.

Eh ina shan madara amma ba sosai ba domin kwanaki likita ya jani akancewa in rage shan madara yana da illa sosai.

Eh ina iya yin waƙa cikin zuciya. Misali idan ina aiki a wurin aiki, in babu MP3 da ke bugawa ina iya yin waƙa cikin zuciya na saboda inji dadi a aikina.

Abu mafi mahimmanci a kasuwanci shine riba. Duk kasuwancin da ana yinsa ba a samu riba ni a wuri na gara a canja kasuwancin can domin babu amfani.

Ina musafaha da mutane sosai gaskiya dalili sanake musafaha da mutane yana da kyau idan kana zama da mutane ku dinga musafaha saboda ku ji daɗin zaman tare.

Ina cajin wayana ko wane rana, amma kuma lokacin da nake cajinsa, ina cajinsa da dare ne lokacin da nazo kwanciya domin lokacin nan ne bana amfani da wayana.

Eh, to yadda nake dafa ƙwai shine bayan na hura wuta nakan ɗauki tukunyar na ɗaura sai in ɗauki kofin ruwa guda biyu in saka sai in ɗauki ƙoyi da zan saka na minti goma in gama dafa shi.

Yadda nake kammala aiki a lokaci shine ni da abokan aikina ne muke haɗa hannu gabaki ɗaya muyi aiki guda ɗaya idan mun gama tukunna sai muje kan wani aiki daban.

Eh, to gaskiya muna sabunta shirye-shiryen kwamfuta domin idan ban sabunce su ba gaba kiɗayensu akwai waensu da ba za su yi amfani ba sai na sabunce su.

Eh to gaskiya ina sayan kaya a yanar gizo dalili dayasa nake son sayan kaya a yanar gizo ba tareda sai mutum yasha wahala ya ɗauko da kansa ya kawo gida ba za'a ɗauko har gaban gidanka a ajiye maka.

Ina son ciyar da hutuna a gindin bishiya ko kuma inje bakin kogi da lemana da kujeru na da kayan sha na da abinci na ga baki daya tare da ni.

Lokaci na rana da na fiso, na fi son lokaci da yamma domin lokacin ɗin babu rana, babu kiwa ya sasai kuma a jiki na, na kan yi duka abin da nake son yi a lokacin ɗin da ƙarfi na.

Ina da madubi yakai guda biyu a gidanmu. Ɗaya yana zama acikin ɗakinmu sannan kuma ɗaya yana cikin ɗakin zamanmu. Ina amfani da su.

Abincin da nake son ci inji daɗi shine shinkafa da wake. Dalili da yasa nake son cin shinkafa da wake saboda wake na sa ni inji daɗin abinci kuma idan akwai yaji sosai.

Lokacin da babu wutan lantarki, ina amfani da fensirna in koyi zane ko kuma in ɗauki waya na in shiga intanet ina bincike ga abubuwa da nake buƙata a gwajin aiki.

Eh to gaskiya wani lokaci ina iya fara aiki karfe tara da rabi, wani lokaci na kan fara karfe goma na safe. Dalili dai sa na ke fara aiki wannan lokutan domin sai na kai yarana makaranta kafin nan.

Ina son zama a kan taburma, ko kuma zona akan kucin, idan na zauna, sai in ƙetare ƙafafu na, ina kallon TV ko kuma ina jin labarai a rediyo.

Eh ina son sanya agogo. Ba misali ace, in na samu sabon jamba na saka, ina sanya agogo a hannuna saboda da dressing na ya fita yadda ya kamata.

Dangantakar mu da shugaban aiki gaskiya yana da kyau domin shugaban aikinmu bai da matsala, yana son zuwa kusa da mu kuma yana son ba mu shawarwari yadda ya kama ta mu yi muyi nasara a aiki.

Wani lokaci nakan duba sakonni sau biyu ne, indan na zo aiki sai in duba sakonni da suke cikin waya, lokacin da na tashi aiki ma sai in duba sakonnai da suka shigo bayan wanda na duba.

Eh ina amfani da matashin wuya dalili dayasa nake amfani da matashin wuya idan banyi amfani da shiba idan na kwanta yana sani ina jin bada dadi sosai. Shiyasa nake amfani dashi.

Yadda na ke gina dangantaka a kasuwanci shine duk kostomomi na, ina ɗaukan su da mutunci da daraja nakan kira su in gaishe su ko ba wai don aiki ba.

Eh, ina karanta jarida sosai. Dalilin da yasa nake karanta jarida saboda akwai wasu labarai da ba a iya yadawa a TV ko kuma a rediyo, amma a jarida mukan iya samun su kuma jarida yana da araha.

Wani lokaci na kan ci abincin rana na ƙarfe shabiyu da rabi amm idan aiki ya min yawa. Kafin na ci abincin rana na yana iya ɗaukar lokaci zuwa ma karfe biyu.

Ina kallon wayana kowane lokaci kafin na bar kallon wayana, sai idan ina aiki ko kuma in ina bacci domin wayana shine babban abokiya ta wadda nake amfani da shi na hira.

Eh na iya kunna wuta. Dalilin sa nake iya kunna wuta saboda ni nake yin girki a gidan Musa ɗan kuma da wutan dinne nake kunna kandir a gida na. Shi yasa nake iya kunna wuta.

Lokacin da nake jin damuwa, misali ace damuwa da ban taɓa fuskanta ba, nakan tuntubi manyan mutane in gaya musu ga damuwa da nake ciki ina so su bani shawara yadda za a yi in fita a cikin wannan damuwa.

Ni ba kalan kyauta da ba na iya bayarwa bisa ga abin da na san cewa zan ba wa mutum da yake bukata ne. Nakan iya ba da kyautan sutura wani lokaci kuma nakan ba da kyautan kuɗi, wani lokaci nakan ba da kyautan abinci.